Motsa jiki ko abinci mai kyau lallai duk suna da amfani ga ɗan adam. Amma ba yanda za'a yi ka motsa jiki kuma baka samu abinci mai kyau ba, domin kana iya ka ci abinci mai kyau ko ba motsa jiki. Sinadarori masu kare cuta a jikinka kuma sai su yi amfani sosai. Gaskiya abinci mai kyau ya fi mafi muhimmanci. Ga motsa jiki. Amma kuma idan ka samu ka yi su duka biyu, ga motsa jiki, sannan ga cin abinci mai kyau. Lallai jikinka sai ya ginu mai kyau.

Eh, muryata ba da ƙarfi ba ce, a hankali ce. Don idan ka je inda ma nake magana nake bayani, ba mutum ne wanda yake son tashin hankali ba. So komai na hankali nake yi. Muryana bai da ƙarfi sosai yana na dai dai dai kima. Da idan nayi magana za ka fahimci me nake haɗi. Sannan kuma ina bayani zan ɗau lokaci in yi bayani na.

Irin kyauta da nake son bayarwa shine ina ba da kyautan takadda ga abokanayen da na san suna son karatu. Da kuma idan na ga mutum yana buƙatan kuɗi, ina masa wannan kyauta. Idan tufafi ne ma mutum ke buƙata, idan ina da shi ina wannan kyauta. Da kuma abinci. Duk dai yanayin irin jama'an da suke kusa da ni. Kaman talakawa gaskiya kullun ina son in gan suna cikin rayuwa mai walwala. So abinci da kuɗi dai ina wannan kyautan su ina bayarwa.

Na fi iya dafa tuwo da miyan kuka, ko in ce tuwon dawa da miyan kuka. Idan na sa ruwa in zan yi tuwo, ruwan ya tausa sai in yi talge. Wani sa'an ba zan yi talge ba, dole bane da yake masara, na yin dawa ce sai in tuƙa. Sannan in zan yi miyan, dama na siyo ƙashina ko nama wanda zan sa shi mama. In na wanke, in na sa a wuraa in yanka albasa in ya tausa in soƙe. Sannan in kawo man ja in sa in yanka albasa in sa. Idan ya soyu, in zuba ruwa in sa gishiri kaɗan da ɗan magina da kuma daddawa. Sannan sai in zuba wannan ruwan naman da naman, in ci gaba da fuwa can sai in zo in sa wannan kuka, in dinga sulka shi har miya dai gashi nan zai kamu. Haka na ke dafa sai in zo in ci tuwon dawana da miyan kuka.